Kuna so ku san indai ina iya busa tsaki? Haka ne, ina iya busa tsaki sosai. Lokacin da nake ƙarami shine aka koya mani yadda ake busa tsaki. Lokacin da ban iya busa tsaki ba, su 'yan uwana da abokainaina su za su ta yin dariya, su ta mun dariya wai bana iya tsaki. Kuma gashi ba wanda zai koya mani kuma lokacin da na gan wanda zai koya mani kuma da na koyo, ina koyo, ina koyo amma dai ban iya ba. Su ƙara mun rubu'o, su ta mun dariya, su ƙara dariya, su ƙara dariya, su ta yin abin gana. Su ce wai yin ban iya ƙome ba, ban iya ƙome ba kawai na yi kuka, na yi kuka, na yi kuka. Da na yi gama kuka kawai zai na busa tsaki kai zai je kai, zai na je fiwi. Fiwi dinnan da na ji dinnan wallahi zai na ji daɗi sosai. Na ji daɗi, na yi murna na sosai har jikina ya kai. In ka san yadda nake ji lokacin da na busa tsakin nan, ha. Haka nan na ware ƙadan ƙadan, na ware busawa ƙadan ƙadan. Be, lokacin na ware busawa ba wai ya yi sosai ba amma dai ya ware yi. Na ware jin tsaki ƙadan ƙadan. Kawai in ta busa ƙadan ƙadan, in ta busa ƙadan ƙadan kawai har yanzu ga na iya busawa sosai. Mutum na wajen da yake, eh wajen da yake da, eh nisa sosai da bai kusa da ni, in na busa mashi tsaki ya, zai ya gan ni, zai ya ji. In ya ji kuma zai ya kalla inda zan je yake, inda nake. Kuma in zan kira ɗan acaɓa, wai su lokacin in zan kira ɗan acaɓa in busa muku tsaki, in gaya masu wai su zo. In na busa masu tsaki zai su kalle wajena, zai gaya masu wai su, su tono su zo mu, mu nasu, shiga acaɓa. Haka nan kawai na yi iya busa tsaki. Kai fa, wa wane lokaci ne ka ware busa tsaki ko kuwa ba ka iya busa tsaki ba ne? Tsaki na haɗiye, yana da kyau mutum ya iya busa tsaki. Saboda in kana, in ka iya busa tsaki, akwai wata rana da in kana cikin inda ba ka so mutane su san wai kai kake, kaman kana ɓoyewa kuma su abokananka sun san wai yan, sun san yadda kake busa tsaki. In suka ji tsakin ka za su san wai kana kusa da wajen. Kuma gashi zai cece ka a hannun mutane da ba su da kyau kuma mutane da za su, suke so su, su maka cuta. Kuma busa tsaki shi ma yana da kyau. Eh lo-- ka san in ka busa tsaki da in ka yi ihu, tsakin nan zai je gaba, zai, zai, zai ya je, zai, zai ya je nisa da ihu. Ihu bai zai je nisa ba amma dai tsaki in ka iya busa tsaki sosai, in ka busa tsaki sosai kai zai je, zai ya je wajen da, zai ya je nisa, ya je nisa, nisa, nisa, nisa, nisa, nisa, nisa har mutum da yake, da yake, da yake a wajen da yake nisa da kai har su ji wai akwai wani da yake busa tsaki a wajen ka da yake son a ba shi taimako ne ko kuwa menene ko menene. Haka kawai ka gan wai tsaki da ka iya yake iya cece ka. Abin na da kyau sosai mutum ya busa tsaki, abokanai su ji, ya busa tsaki mutane su ji daɗi, ya busa tsaki mutane su zo su taimake shi. Haka ne abin, eh advantage ɗin busa tsaki ke nan. In ka busa tsaki yana iya cece ka. In ka busa tsaki yana iya sa 'yan uwan ka su ji daɗi. In ka busa tsaki yana iya ka gaya ma su abokananka wai dala dala kana wajen ga, dala dala lallai lallai kana nan a ɓoye a wani waje ne. Lallai lallai abun ga abun da kake so su abokananka su yi zai gaya masu. Ka san mun riga mun san iya irin tsakin kowa kuma mun san abin da yake ma'ana, shi yake nan.

Kuna so ku san wane irin ƙasa gidanmu yake da shi? Ƙasan da yake da shi shine yashi. Gidanmu yana da ƙasan yashi. Muna da yashina da yawa a gidanmu. Kuma a ƙasar Najeriya ai yashi ne kuma bawai Arewa nake bawai can. So wajen su iyamiri ne ko bayarabe. Ni nan Arewa ne ke. Kuma a Arewa kun san akwai sa akwai abin ga da yawa. Shi haske da su abubuwan da yake iyasa ƙasa yai, ƙasan ƙasa zai ya bushe. Yauwa kun gane abin da nake nake so in faɗi. Ƙasan a cikin damina ƙasa zai, zai, zai jike. Amma dai in damina wuce muna a wani sa'a zai kawai ƙasa ta zama ƙasa zai ya bushe, bushe sosai. Kuma kun san a ƙasa a Arewa akwai su abin ga sosai. Da sa da rana kun san wai ana akwai da rana a Arewa akwai rana mai zafi sosai. Kuma rana rana ɗin nan shi yake sa mutane suyi ta ɓaƙi, su yin baƙi kuma shi ne yake sa ƙasa yake yin yake zama yashi. Kuma ƙasan in ƙasa na ya zama yashi ƙasan nan ba zai yi daɗin abin gaba. In kana so ka ka yi kamar aikin gona, ka yi gona, ka yi shuka, ka yi shuki a kan ƙasan da yake da a kan ƙasan mai zan ga me zance ƙasan yashi. In ana so a yi shuka a kan ƙasan yashi ba zai yi laushi ba sosai kuma ba zai ba zai yi auki ba sosai. Abin da kuka shuka ba zai yi hito ba sosai. Ba zai fito fito ba da auki. Aukin daya kamata ya hito da shi ba zai hito da su ba abin da yake sake nan. Sannan ba ma laka bai da yawa. Laka? Ina ma zakagan zakagan laka a na Arewa. Ba laka da yawa a na Arewa. Shike nan abin da yake faruwa kenan.